Eh, na kan sa turare kullum kullum. Amma ko da yaushe idan ya ƙare dole ina bari sai ina siyo wani. Amma turare halaiyata ne sa turare. Ina yawan sa turare, ko bazan sa turare ba. Yawan turare yana burge, sannan kuma yana sa mutun yayi kwarjini a cikin al'umma.